Wasannin dare da hasken wata, yaran da suka bamu labarin su. Akwai wasanni kala kala na dare wanda ake yi musamman idan aka ce wata ya fito. To shi kuma wata baya fitowa, sai irin ya kai tsakiya. Shi ne za ka ga wata ya fito yayi haske a lokacin. Za ka ga yara an fito ana wasanni kala kala. Akwai wasannin da duk wanda za'a rufe wa mutum ido, sai wannan ya zo ya taɓa shi ya je ya gudu ya ɓoye, wannan ya taɓa shi ya je ya gudu ya ɓoye to duk wanda wannan wanda aka rufe ma ido ya je ya nemo inda yake, to ƙarshe shi ne za a rufe ma ido. Shima sai ya je ya gudu yana zuwa inda aka wancen, wancan suka ɓoye. To sai kuma langa wanda ake yin ta da daddare, wanda ake riƙe ƙafa ake, ake, ake naɗa ruwa. Don ita ce zata je wanda ake so ta kai ba tare da an taɓa ta ba ko an ture ta. Sai kuma idan wata ya fito yai fari yayi haske, to a waɗannan lokacin ne ake wasanni.

Zafin rana da ƙuraje, yaya kuke jure wa a lokacin zafi? To idan aka ce mutum yana da ƙuraje ko a jikin shi ko a fuska ne ko ma a inane, to gaskiya ko da ace ba zafin rana sai dai ya yi haƙuri saboda wa'adannin suna mai zafi sosai sai dai an harbi ya nema magani tukuna. Za musamman kuma idan aka ce akwai zafin rana, za a ga mutum gaskiya yana, yana jin zafi sosai kuma musamman ace lokacin zafi. To kaga idan aka ce lokacin zafi, ga zafin rana, ga ƙuraje sannan kuma ga zafin gari. To ka ga a wannan lokacin gaskiya sai dai haƙuri saboda jure irin wannan yanayi, dole sai dai mutum ya ɗa ko ya samu, ya samu ya riƙa fifitawa ko kuma ya fito daga rana. To a wannan shine zai ɗan samu sauƙi, ya ɗan rage jin zafin abin da yake ji saboda shi ƙurajen daman ko da ace ba zafin rana ba zafi, za ka ga suna yin zafi sosai. Ballantana kuma an haɗu da su ga zafin rana ga zafi. To.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? To idan ka ga alamar ruwa yana zuwa dole za ka nemi waje ka saurara ka ga yawan lokacin da zai sauka. Ko kuma idan kana gida ne duk wani abun da kake buƙata wanda ba ka so ruwa ya taɓa za ka yi ƙoƙari ka kauda shi. Idan kuma kana wajen aiki ne duk wasu abubuwan da kuke aiki dashi za ka yi ƙoƙari ka ga ka ɗauke su musamman wanda aka ba a so ruwa ya taɓa. To ka ga duk lokacin da ruwa ya zo ko ya sauka to ba ka da wani damuwa a wannan lokacin. Amma idan ya kasance irin ruwan da kawai sai dai ka ji zubar shine to a wannan lokacin za ka yi ƙoƙari ka ga kana gaggawa, kana ɗauke abubuwa sannan kuma sai kayi ƙoƙari ka je ka samu wajen da ya kamata ka zauna ka fake sai ka fake. Saboda ka ga ruwan sama idan yana dukan mutum za ka ga yana sa mura sannan kuma har zazzaɓi da wasu cututtuka za ka ga suna damun mutum. Shi ya sa ake so da ka kaga ka ga ruwan sama yana so zai sauka to sai ka nemi wajen da za ka fake sannan kuma duk wasu abun da zai saka ka fito daga cikin ruwan ka yi su kafin ruwan ya sauka.

Ku gaya mana game da shagon da yake kusa. Shagon da yake kusa, akwai shaguna daban daban, wanda suke kusa da mu da kuma wanda ake bada sari da kuma wanda ake siyan ɗaɗɗaya. To, a wanda ake siyan ɗaɗɗaya akwai shagon, akwai shagon wanda yake da.

Ku gaya mana al'adun bikin aure a yankin ku. To al'adun bikin aure a yankin mu suna nan kala kala daban daban sannan akwai al'adun aure wanda akwai al'adun aure wanda ake yinsu lokacin da rani wanda ake kira bazara kenan. Saboda a wannan lokacin amfanin gona ya zo mutane sun samu kuɗi sun ka ga kowa yana wakari daga daga aure. To al'adar aure farko abin da ake farawa ana zuwa a kai kuɗin gaisuwa shine ake cewa kuɗin na gani inansu bayan an kai wannan kuɗin sai a zo kuma a kai sadaki. To daga an kai sadaki sai a zo a kai kayan sa rana da kayan sa rana ne shine zaka ga an tsaida rana to daga nan kuma sai a zo ayi maganan aure duk lokacin da aka tsaida ya yi.

Ku bayyana tufar da kuke yawan sawa. Akwai tufa da nake yawan sawa sune manyan kaya saboda su sunfi daɗin sawa su kaya ne wanda ko da yaushe da ka ɗauka kawai za ka sa su ba tare da ka yi musu wani abu ba. Saboda manyan kaya in aka ganka za a san cewa eh wannan babban mutum ne, me cike da kamala ba, ba wanda yake son zuciya kowane abu ba. Saboda kowa ya ganka ya san cewa kai ka girma, ba ƙaramin yaro bane. Saboda manyan kaya suna fidda siffar mutum kuma suna fidda kamalar mutum. Saboda manyan kaya su ne mutunci, su ne kuma su ke ba mutum kariya. Daga koda ace wani abu zai faru idan aka ganka da manyan kaya lallai za, a baka wani girma wanda kai wani abun baza a yima ba saboda darajar wannan manyan kaya ɗauke da wani babban mutum ko ko wani malami ko ko wani mutum da yana musamman. Shiyasa nake son sanya manyan kaya yadda kowa ne zai yi.

Ku gaya mini game da ganyayen da ake ci. To akwai ganyayen da ake ci wanda suna nan daban daban, saboda ƙadan daga cikin su akwai ganyen zogale, akwai rama, duk dai gasunan kala kala. Sannan kuma bayan rama, akwai zogale akwai rama aku-- duk gasunan dai ganye kala kala wanda zaka ga mutum yana amfani da shi ana ci. Akwai kuma rama, akwai alayyahu, akwai ogu, duk wannan ganyayyaki ne wanda ake amfani da su wajen ci. Sannan kuma akwai ganyen ɗinkin wanda shi ma ana amfani da shi kuma kaga kamar zogale, ganye ne wanda ake ci da ƙuli ake ƙwadawa, ko kuma har miyarsa a ke yi. Sai ka ga wannan lokacin, sai ka ga wannan lokacin yana magani sosai yana sa kamar masu hawan jini ko wani ciwo na daban, idan suna amfani da zogale yana warkar da su. Amma ace jinin mutum ya yi ƙasa ka samu alayyahu aka dafa mai shi ma yana samun jini sosai a jikin shi.

Kula da fata a lokacin hunturu wace al'ada keda ita to fatan shi kula da fata a lokacin hunturu akwai abubuwan da ake amfani dashi musamman idan aka ce hunturu yayi. Saboda ita fata tana da gautsi idan aka ce lokacin hunturu sai kaga wata fatar har kaushi take yi tana fashewa. Toh amma idan kasamu kamar vaseline kana amfani dashi to zakaga fatanka tana kyau tana gyaruwa ba tare da kasamu wata matsala ba amma a lokacin idan kace za kayi amfani da kirim ne ko lotion to zakaga fatarka bazata dawo yadda yake ba. Amma vaseline shine a lokacin wannan hunturu zai gyara ma fata zai sa fata tayi kyau baka samu matsala ba kuma ba ta fashe ba ko tayi kaushi saboda shi vaseline yana gyara fata sosai. Amma idan aka ce lokacin zafi ne to duk wani mai da zaka yi amfani dashi shi bashi da matsala in aka ce lokacin zafi ne. Amma lokacin hunturu to shi wannan vaseline yakamata ace kana amfani dashi saboda shine mai gyara fata.

Wane gidan abinci kuka fi so? To gaskiya akwai gidajen abinci kala kala, wanda suke yanzu a garin nan, ko ince suke a ƙasan nan. Saboda a yanki ka na akwai gidan abinci yanda tin da a garin kaduna nike kuma kaga ina fita cikin gari ne cikin garin kaduna, to akwai gidan abinci kala kala, akwai Mr. Biggs, akwai De Luna, sannan akwai, akwai dai ga sunan kala kala, akwai Chicken Republic, akwai Dizney Chicken, duka gasunan, gasunan kala kala, sai wanda ka zaɓa, to amma gaskiya inda na fi so, wanda inda ace ina da halin zuwa, inda zan je, shine De Luna. Saboda munansa a cikin tsanake, a tsaftace ba tare da harbuwa ba. Zaka je ka zauna ba tare da tsada ba ko wani abu makamancin haka, saboda shi wannan wajen, waje ne wanda za ka je ka zauna ba takura, ba wani ɗin muzgunawa, saboda idan kaje a kawo ma abinci, za ka zauna kaci cikin tsanake, sannan kuma za ka biya kuɗi ƙalilan, ba tare da kuɗi mai yawa ba.

Yaya take kiyaye kalmar sirri? To wanda yake kiyaye kalmar sirri ta hanyar rashin faɗar ta ga wani ko kuma rashin rubuta ta inda wani zai fahimci me ake nufi. To ita kalmar sirri tana nan. Kalmar sirri tana nan, ana ajiye ta ne a waje na musamman ko ka ajiye ta a cikin email naka ko kuma a wani waje wanda baza ka manta ba. Saboda ita kalmar sirri kalma ce wadda ake adana ta a waje na musamman. Saboda ita kalmar sirri kalma ce wadda ba kowa ake so ya gane me ake nufi ba shiyasa ake samun waje na musamman ko kuma a ajiye ta inda ba kowa zai gane ba. Saboda akwai wanda ma su ke rubuta ta su ajiye ta a cikin akwati amma nidai na fiso naga na ajiye ta a cikin email saboda ka ga ba wanda ya san ya nayi na ajiye, ba wanda ya san da ita, ka ga ba wanda zai bincika kanta.

Yaron kowa ne, mi kuke gani game da al'adar tarbiyyar yara tare, to yaro na kowa ne. Haka ake cewa har hausance saboda shi yaro ba za ka ce ba na kowa bane. Saboda idan kace yaronka, yaronka ne, aka bakka da shi, za ka ga an samu matsala. A da, idan yaro ya taso, to shi na kowa ne unguwa. Kowa yana dama da zai mai tarbiyya, yana dama da zai ga yana abu ba daidai ba, ya tsawatar mai ko kuma har ya da ke shi ma. Amma a yanzu, tarbiyya ta canja saboda a yanzu idan kaga yaro yana abu ba daidai ba ma har ka mai magana to iyayenshi su da kansu zasu zo suy ma magana lallai kana takura ma yaron su don haka ka daina to kaga an nuna cewa yaro ba na kowa bane. Su, sun ɗauki yaron su a matsayin cewa shi iya yaron su ne kawai saboda ka haga yana abu ba daidai ba kamai magana. Amma a da, ko da ace yaro ya yi abu ba daidai ba, kai mai magana, to in ya je gida yana kuka sai dai a ƙara mai a koro shi. Amma yanzu kan sai dai ka ga ana cewa yaro ka a taɓa shi, ka a mai faɗa.

Kana shan magani kullum? A'a, ba kullum nake shan magani ba saboda magani ba koda yaushe ake amfani da shi ba, sai sanda zai buƙatar shi. Saboda magani shi a lokacin da ciwo ya dake damunka, a lokacin za ka nema magani. Ba wai kawai sai ka tashi kawai ka je ka fara shan magani ba. Saboda shi magani yana da ƙa'idoji. Idan har ka bi ƙa'idar magani, shine za ka samu abun da ka ke so. Amma idan ba ka bi ƙa'ida ba, to ba lallai bane ka samu abun da ka ke so. Saboda shi magani yana da wani abu. Idan ba ka da ciwo ka je ka sha magani, to aikin me zai ma? Kaga ba zai ma aiki ba. Illa ma sai da ya haifar ma da wani ciwo, shi ya sa ba koda yaushe nake shan magani ba. Ina bari sai sanda na ji wani ciwo a jikina ko kuma na ji wani abu yana min ciwo, to a lokacin ne zan sha magani. Saboda shi magani an yi shi ne a lokacin da ake jin ciwo a sha shi, ba lokaci kawai haka nan lafiyar ka ƙalau ka je ka ɗauki magani ka sha ba. To amma idan har ba ka da lafiya, akwai magunguna da ake rubutuwa da mutum zai yi amfani da su.

Yaya, yaya ake bikin ranar haihuwa a tsakaninku? To shi bikin ranar haihuwa biki ne wanda yake zuwa lokaci zuwa lokaci. To akwai ranaku wanda zaka ga an haifi mutum, to idan ranakun suka zagayo shine ake bikin ranar haihuwa. Musamman a ce mutum ya ƙara shekara akan shekarun sa, ko kuma ya an haife shi yayi sati ɗaya to sai kaga an zo anyi biki. In kuma na ƙarin shekara ne to shima wannan idan mutum ya cika wasu shekaru ne sai a zo daidai ranar da aka haife shi wannan ranar sai a zo a shirya wani biki na musamman. Ai zaka ga ana taruwa akwai wanda zaka ga har waje suke zuwa su kama saboda wannan taron na ranar na bikin ranar haihuwa saboda wasu na ɗaukanshi da muhimmanci sosai gaskiya amma mu gaskiya ni nan banga abun wani ɗaukan abu muhimmanci ba saboda lokaci ne wanda a cikin kwanakin ka an rage ma wasu to meye abun murna? Sai naga kamar abun baƙin ciki ne a cikin wannan abu.

Yaya kuke kula da idanunku don kayi aiki da tsawo? Idan ka yi aiki da tsawo, kana kuma da idanunka mutane zaka dinga buɗe shi yasha iska tukun sai ka rufe, sai ka buɗe shi, sai ka rufe har na tsawan irin minti biyu haka. Kuma za ki samu ka wanke da ruwa.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, ina jin kukan zakara da safe. Ko da ace ai bani da shi, ko na ma ƙuta zaka ji yana kuka. Amma ina da shi a gida saboda muna kiwon zakara. Shi ya sa nake jin kukar zakara ko da yaushe da safe. Wani sain bada safe ba ma harda rana.

Ce biki kika fi so, to bikin da na fi so shine bikin Sallah, saboda shi biki ne wanda kowa da kowa yake yi kam, saboda shi biki ne wanda kowa gaba ga yana cikin farin ciki, yana cikin murna, kowa zahiri yana annashuwa, yana jin daɗi. Saboda bikin Sallah biki ne wanda yake zuwa gaba ki ɗaya, lokaci ɗaya.

Suya da wasu kalmomin Hausa da suka shiga wasu harsuna, kuma wanda suka, wanda kuka sani, to akwai kala kala wanda a wasu harsuna ne sannan kuma ake yin su a cikin harshen Hausa. Kama coffee, ai coffee Larabci ne kuma Turancine coffee ko coffe to sanda kuma aljihu shi kuma aljih shi ne da Larabci.

Ku gayamana game da tafiya da motar haya. To gaskiya idan kana tafiya da motar haya, za ka ga kana tafiya mai nisa sannan kuma za ka ga ba takura wani sa'in. Wani sa'in kuma akwai shi da takura. Ita dai motar haya sa'a ce. Wani sa'in za ku takura a cikinta, wani sa'in kuma za ku samu abokanai a cikinta.

Wane launi labulen suke? To launin da labulen mu suke sahalin launi ne na ruwan ƙasa. Akwai ruwan ƙasa akwai kuma mai ruwan madara. To, wanda muka fi amfani da shi, sune wanda suke ruwan ƙasa. Saboda ko da yaushe sune muke amfani da su. Saboda ruwan ƙasa yayi matching daidai da kujerun da suke cikin ɗakin mu shiyasa sune a cikin ɗakin. Saboda ruwan ƙasa shine kalan da mai duhu wanda baya nuna datti. Saboda idan ƙasa mai ruwan madara, shi lokaci kaɗan ne sai kaga ya nuna datti. Amma labulen ɗakin mu yanzu wanda yake kai su ruwan ƙasa ne saboda da su ne suka yi daidai da kalan kujerun da muke amfani da su.